Mene ne abun da kike tuna daga yaro? To, yarinta dai lokaci ne da yake zuwa wa yaron da aka haifa. Misali, shine yaron da aka haifa yana mai shekara kawai daga sabon haihuwa har zuwa shekara da zai zamo ya balaga. Shine shekarun da yaro ya girma. Abin da nake tunawa ina yaro shine rayuwar makaranta. Yawanci abunda yaro yake iya tunawa kenan, abokanayensa, abubuwan da yayi wasa da su da kuma su iyaye. Yaro yana fara magana ne da kiran sunan mama ko baba. A kowane lokaci su yara suna hankalin su yana zuwa kan abincin su da abin sha su, suke kuka. Yanayin yanda yaro yake kuka ita uwa tana ganewa ga yanayin yanda yake. To, ni abin da yawanci nake tunawa ina yaro shine muna yawan yin wasa da abokanai na. Muna yin ƙwallo, muna yin, muna yin tantani. Shine idan balan balan ya fashe za'a haɗa a daddaure shi a rinƙa jefe jefe. Wani lokaci kuma har wannan muna yi. Wasan taya a yi ta gare gare, ana yin sabis. Yawanci abin da yaro shine yafi fahimta kuma yake tunawa abubuwan da suka faru da shi masu daɗi. Yaro baya yawan tuna waɗanda suka faru da shi. Yana yawan kuka, yana yawan wasan banza. Ana yi ayi dainan ayinan. Yawanci su yara ahaka suke suna son kayan daɗi.

Yawanci, yamma yana kama wa ne bayan anyi kaman ƙarfe huɗu to shine yamma ta kama kenan. To akwai masu zuwa ƙwallo, akwai masu zuwa wajen karatu, akwai dai abubuwa da yawa da ake ama ni kallon ƙwallo na je zuwa yi.

To daga farko dai mutum yana yin aikin da yake so ne, to duk wanda yake yin aikin da yake so kuma dole ƙwarin gwiwa zai samu ƙwarin gwiwa. To shi mutum yana zaɓan aikin da yake so ne, to ƙwarin gwiwa kuma shine yake ƙarfafawa mutum ya kalla irin yanda wasu suke shan wahala wajen yin aikin, to shiyasa dukkansu suke, suke zama sai su, sai su gane ya abun yake ne sannan sai mutum ya rinƙa amfani da abin da ya gani, ya samu mai yake ganin zai ci riba a kai.

Gaskiya wani lokaci ana raba abinci da mutane saboda baka san daga ina wancan ya je ya dafa abincin nashin ba ko kuma ba ka son cin irin wanda shi yake da shi, to ka ga dole ka ringa rabawa.

Yanar da ya fi aiki kamar Instagram, shi yawanci bidiyo ake sawa a ciki. To masu ban dariya sunfi yawa a ciki. Amma wani lokaci ma mutanen mu 'yan Hausawa suna amfani da TikTok, shi ma yana nishaɗantarwa sosai.

Ai muna addu'a ka a cikin kowane lokaci ma muke yi. Kowane lokaci musulmi shi yana yin sallah sau biyar, toh kunga bayan kowanne sallah ana yin addu'a. Kuma ko ba wannan ba ma addu'a ya zama wajibi sosai. Addu'a za ana yi sosai kullum, kowane lokaci, a ko ina kake, a cikin kowane irin yanayi anayin addu'a.

A'a bana iyawa. Koya ne kawai bawai ba. Amma wani lokaci za ka ji kaman za ka iya amma in anba ka dai ba za ka iya ba. Yana da ɗan wahala dai wani lokaci. Akwai manya akwai ƙanana, ƙanana dai-dai mu ke ƙoƙarin koya.

Dazu ɗazun nan ma na cire shi amma kullum muna amfani da shi. Yana da ɗan daɗin amfani ne. Wani lokaci shi za ka yi kana jin daɗi kana aiki da shi sosai. Dage mu yaran yanzu za ka ga ana amfani da abu kurkusa da jiki. Yana kusa da kunnanka sosai.

Ai babu haɗi ma a tare. Dake shi easy oil ana cewa amma yana cutarwa. Gaskiya dai ka amma mutane an fi son shi ai. Shi yana da amfani, za ka ji jikin ka yake shiga shi amma fanƙa kuma ba a ko ina za ka ji shi. A ba ko easy cikin jikin ka za ka ji yana shiga. Saboda hawan mutane sun fi son shi kuma ni ma shi nake so.

Ehh. Ya kan kama ina ɗan yin nisa dai amma ba sosai ba. Hannun namu ya fara tsufa ba irin na kuba. Mu ai muna wannan ne kawai. Muna ɗan taɓawa ne amma ba sosai ba, jifa. Da yake akwai dutsen yanayi yanayi, in ka ɗauki mai nauyi kaka zaka jefa shi da kusa. In ka ɗauki ƙarami kuma to dole zai ɗan yi nisa.

A'a bana zuwa, a gida nake kallo na. Wayana yana saukewa ya ringa kallo. Wani lokaci zuwa ɗaya yana da amfani amma ga masu kallon yin ƙwallo suna zuwa su yi ta ihu a can. Amma a gida ka zanzo ne, an ga linka kunce kai ɗaya kana kallonka, in ka ga dama ka ja, in ka ga dama ka bar shi. Kai ɗaya dai kawai.

Ya danganta da inda zanje ne, ina da su kamar kaloli haka. To suna da amfani dai wani lokaci akwai manya akwai ƙanana. Ai ka dinga ɗauka duk wanda zaka fita dashi amma dai baƙi da komai ɗan jiki haka ya fi amfani ma wani lokaci haka saka abubuwa da yawa a ciki.

Tooo Android nake amfani da shi. Wayar salula ke nan ba? Online. Ni ba mai kuɗi bane ai shi ya sa bazan iyan sayen sauran ba. Su na da tsada. Infinix amma tau kunga shi ma yana da kyau, kamfanin sosai. Mutane suna da jin daɗin amfani da shi yawanci. Bani kaɗai bane ma wani abokina ma yana da irin ta.

Zan iya tafiyar kilomita hamsin ma, amma kuma ya danganta da abin da kake yi ne, wane irin ra'ayi ne ya fitar da kai da kuma ina za ka je ka. Amma kuma indai tafiyar ƙafa ne ko ina ma, yanxu kam yadda da muke jin mun nan za mu iya zuwa ai. Ƴan samari haka, ai kin gani.

Gaskiya, kasuwanci na a gida nake yi. Babu inda nake zuwa. Dake kusan nesa ya matso kusa. Yawanci kasuwanci ma suna kusa da anguwanin mutane. Shi yasa i kasuwa idan mutane suna yinshi, za ku ga kullum a kusa da gida kawai ake. Wadda yatafi nesa ma sai ace akwai hatsari sosai. Gwara ya dawo gida yayi.

Taro da mukeyi basuda yawa sosai so kun san 'yan makaranta sai an ga dama ake zuwa taron ma wani okaci. Amma dai bazasu kai sha biyar ba akwai taron gayyata da ake zuwa, taron Juma'a da ake zuwa nan zuwa ga ƴan uwa da juna da abokan arziki a gaggaisa sosai sosai. To ana zuwa da a ci abinci, a more a zauna a ji daɗi sosai fa sosai ba kaɗan ba.

Ya danganta da abincin da aka dafa ne, amma kuma ai citta yana ƙara ƙamshin abinci da daɗin shi, to kinga duk inda aka samu za a ci. Shi citta ma wani lokaci yana da amfani a jikin mutum. Shiyasa yana da daɗi a ringa anfani da citta. Gaskiya, yanzu a nan ma irin garin Kano yana da ɗan tsada. Shiyasa ba kowane gida bane ake amfani da shi wajen cin shi wannan citta din. Amma dai yana da amfani sosai a jiki.

To su kai shida dai haka, da ke akwai wanda suka ɓatace ne a cikinsu sai an kai su gyara. To ba kai gyaran ba dan akwai feka wai ake ce wa ta sai mai soso. Ba su soso su bi daɗi su ne ake fita yawo da su. Wancan feka kuma idan ka shirya za ka ɗan tafi cikin gari, za ka je gaisuwa sai ka ɗauke su sai ka tafi da su. Su sun fi daɗi nunawa a ido. Ko wa ya kalla.

Ina fara aiki daga ƙarfe shida ƙarfe bakwai da haka na safe. To mutane za su fara yawan wannan aiki. Musamman ma mu yanzu yanda muke ɗin nan daidai wannan lokacin muke hawa aiki. Ƙarfe shida dai haka sai a tashi to bakwai mutum ya fita nema.

Ina son ƙwaina ta soyu sosai, ta ji mai, ta ji yaji kuma. Za ta fi daɗi. Eh, wannan abun daɗi yake da shi sosai. Idan fato ya zaura ya fara ci, bayan ya ɗan ga zaka ji ya ɗan gasu haka kana ɗan taɓawa. Kai kaɗan haɗa da indomie ka mutumina.

Ranar Juma'a, ita mutane suna yawan fita ana nemo kuma shadda ƙara guntuwar rana ake ce mata, saboda lokaci kaɗan sai ka ga dare yayi. Shi yasa ake je shi yasa ta fi jin daɗi a gaba ɗaya mako.

Dangan takada abokan aiki. Abokan aiki yau suna kusa da mutum sosai kamar 'yan uwa, saboda a kullum mutum yana sha aiki, in yafi ta aiki kuma zai je zai haɗu da su. To dole za su zamo kamar 'yan uwan ka, duk wani damuwarsu ya zama damuwarka, duk wani damuwarka ya zama damuwarsu. Atare dai, da ringa fita domin fita tsakanin ku.

Baƙo yana da muhimmanci sosai a rayuwar ɗan adam. To yanayin da ake karɓar baƙo zai kasance zaka tarbeshine da hanu bibbiyu duk ku wani abu da ya kamata ace an ba shi naci da sha, an tsabtace wurin da zai zauna, musamman ma ace zai kwana kaman biyu haka. Za a ringa kula da shi ne na wannan lokutan da har dai zaiyi ya tafi gida. Gaskiya baƙo mutum ne babba, musamman a rayuwar mutanen Hausa za a girmama shi. Ba shi duk wani abun da yike so.

To, hanya mai sauƙi wajen jagorantar mutane shine, duk abun daka gaya musu suyi. Ya zamo ka girmasu a shekaru, ya zamo ilimin ka babba ne akan nasu, ya zamo ka dai ka fifita akansu da abubuwa da yawa. To nanne duk abun daka gaya za su bi ka da shi. Babu ƙarya kuma a cikin koma mai ne kuke tare. Zaka fito ka gayi gaskiya sosai a cikin alamuran ka, to nan ne zaka jagoranta mutane.

A ra'ayi na ni ɗai gaskiya babu wani takamaimai guda ɗaya abunda nake so. Ok su malamai ai malamai ne. Kowanne kawai mutum ya samu ya bi. Amma dai babu wanda takamaimai guda ɗaya wanda nake so. Dukan su inna tashi kowanne inajin karatunshi.

Ma'ajiyar takardun aiki yawanci a gida ne, saboda kaman gida shine inda ya dace inda komi a ɗinka ajiye shi. Ana shirya zuwa tsarasu, akwai kuma ɗaki na daban da aka ware domin ajiyesu su. Dake in ka je mutum zai duba duk abin da yake zuwa ciki. Suna nan a ajiye guri ɗaya. Yawanci ana zuwa ana gyarawa sosai.

Ƙanzon suya, eh, suya yana da daɗi sosai. Zaka ji ba haƙoranka ba ya ba zai maka nauyi ba, sannan kuma gaskiya ka samu na shanu ya fi daɗi. A cikin dabbobin shanu ita ce ɗan babba. In ka haɗa shi malam dai dai kenan, komai zakaji yana fita maka daɗi. Gashi bayi da tauri sosai, kuma in ya ji wuta zai gasu.

Abokan cinikayya yawanci sai a kasuwanci ne ake haɗuwa da su. To, yaya kake haɗuwa da abokan cinikayya? Ka dole in kana bakin kasuwancin ka, dole abokin ciniki zai zo. Za'a tambaya nawa kuma yaya kaya suke za a sayar ne. Naira nawa za a sayar, eh sai ayi ciniki. Bayan ciniki, za ku zo za a daidaita. In ka daidaita dai za a siyar wa mutum kaya. To, akarshi dai dole kai mai kasuwa, zaka so ka samu riba a cikin kasuwanci. To sai kayi masa sauƙi domin kuma shima domin gobe yadawo.

Ah gaskiya zama yafi? Kana zaune ko mai zakayi? Sai dai ko sojoji duk inda kaga mutuwa sai soja zai tafi kenan. Amma dai gaskiyar zama yafi. Ko ina hankali a kwance zaka zauna hankalin ka kwance kana jin daɗi. An samu wajen a waje ƙasambishi haka na shanye iska.

To shi ma ƙullin ai kala-akala ne amma ina iya wa. Akwai ƙulli na ƙulli nawa da ƙulli da ake yi na leda. Yana da daɗi wannan, ka zauna kaɗan iya shi. Yana da sauƙi ma hankali a ƙwance za ka yi. Musamman ma kuma a akwai ayyuka da sun danganci dole mutum sai yana yi yana ƙulla.

Gaskiya ina so, akwai datti ta yadda yawa na Hausa da na Turanci da mutanen da na karanta. Yana da daɗi ganin gajin waƙa da fim, kallo, gajergaje wanakai ta karatun ka. Ana jin labarurruka, yan da abubuwa suke faruwa a cikin. Na ga fid, na gaji daɗi sosai don kana karatu, yana ƙara ƙa'ibin ilimi.

Gake, ruƙa gidan ya ƙazance shara ke nama sau biyu ne. Za kai da sassafe kuwa kafin rana ya sauka ƙasa. Za kai da yamma isiyawa na lokuta guda biyu ne dai kawai kenan. Kaɗai shasshare shi abin gogewa, na gogewa a goge na bari a bari.

To ba ni da abin hawa, da ƙafafuna nake tafiya. Ƙafa suna ƙara lafiya, wallahi da ƙafa ta nake tafiya to ba ni da abin hawa, da ƙafafuna nake tafiya. Dama ba nisa nake da gida ba je ka dawo kawai, amma dai da ƙafa nake tafiya na.

Gaskiya 'ya'yan itace, tufa. Ga tufa sai ayaba kuma ga kankana. Um, um, daɗi kenan. In ka haɗa a suru ɗaya. Me daɗi. Ka manta ya ga baka cikin duniya nan ma ka tafi wata duniya ne daban. Ka samasa ƙanƙara ma, ka samu kankanarka, ka samu ayaba, kasamu tuffa. Shi ke na aiko. Ka gama kai kan mu duka. Eh daɗi.

Ɗazu ma na yi, ai yana da daɗi shi ma. Za ka dinga kallon wanda yake magana, kana kalla duk abun da ya yi. Musamman ma wajen wani lokaci yin ciniki, mutum zai kunna maka ka kalla. Kayan da zai sayar maka. Kagani, hankali a kwance. Za ku ga kun yi kasuwancin ku kuma kana kallon matum ku gaisa sosai.

A'a, bani da shi amma ina ƙoƙarin samu dai ina nema. Na san ma dai a cikin ƙarshe, zuwa nan da ƙarshen makon nan zan samu. Saboda na bincika, na duba, na je na sa hannu ma kawai saura a bani ne. Amma nake ji da zuwa nan da ƙarshen makon nan za a samu.

Ayyukan da suka fi muhimmanci. To ana lura da su domin ko wanne za ka sa shi a farko ne ba za ka taɓa canza shi ba. Dole ya fita daidai. Babu, ba'a son mishkila a cikin shi, ba'a so mistek, ba'a so a samu matsala. Duk abun da ka samu ne ayyukanka akwai wanda dai dole su ne a gaba, su ne a farko farko.

Sosaima wall. Kaman da dare idan mutum zai kwanta, zai saka. Domin ka tashi da wuri ka samu ka je ka yi ayyukan da za ka yi, yana da amfani ne ai shi wannan ɗin. Da ka lokaci da kana yin ayyukanka akan lokaci a kowani lokaci. Wani lokacin kuwa ba ye kasa ba, tunawa ma za kayi, ka ce kana da aikin yi ai.

To, yawanci dai abubuwan da mutane suke kaiwa gida ya danganta da abun da gida take so ne. Idan za a iya tambayan ka, a tambaye ka a ce maka mene gida babu a gida, to za ka kawo. Amma kuma shi dai ana kawo abubuwa wanda dole za ayi aiki da su a wannan ranan ne, irin su itace, abubuwa daidai da yawa de. Yanzun inna fara lissafa su baza su ƙare ba.

Ina inganta aiki ne mu, wajen sanin meye ne mutane suke so sosai. Abunda kasan mutane suke so, to shi zaka dinga kawowa domin ƙasa mu. Al'ummar da za su dinga zuwa suna siyan kayan ka. To yana yin yanda kake kula da aiki ka samu, abubuwan da suke so, da kuma ka ringa rage musu kuɗi. To wannan dole za ka dinga tara mutane.

Aikin ga kowane lokaci suma suna sabuntawa, to dole in kana so ka zamo kana aiki da komai, komai ka san shi. Dole sai duk abunda akayi kaima kayi. In ka sabunta zaka fi jin daɗin amfani da shi ma idan har baka sabunta ba. Sabida wani lokaci zaka ga wasu suna yin wani abu kai kuma baka yi da shi.

Gaskiya yana an samu kuɗi. Idan ba a samu kuɗi ba, gaskiya za ta zauna ta kwana biyu a haka. Ta na jimawa ma wani lokaci. To, ai shi irin wannan dake in ka samu mai kyau ma, in ka ba sai ka canja dauri ba. Za ka yi ta aiki da ita kaman shekara biyu ko shekara uku ba. Mai sauƙi kenan yayi shekara huɗu. Amma shekara huɗu baya yi ba, shekara uku dai haka sai a canja. In ka samu mai kyau, in mara kyau ne kuma dole shekara ɗaya ko kuma rabi shekara ba za ka canja shi.

To zan dawo gida in zauna inyi shuru, naken nitsuwa da kuma yin sallah zai janyo maka kanajin jikinka. Kana ji kana jin jikinka zaka tabbatar da eh de wannan bana jin daɗi ina cikin ina cikin damuwa to inkai addu'a, ka saka Allah gaba to duk wannan zai ɗauke maka. Ka zauna kayi shiru dai, kai ta addu'a shikenan, za ka ji ka daina jin wannan damuwan naka.

Gaskiya me zafi yafi, domin ko bana nan ma idan na dawo, idan na samu yayi sanyi ina iya duma shi saboda ka samu ƙasa a cikinka gaskiya dai me zafi yafi. Duk abinda ya shiga ciki da zafi yanada daɗi domin kayan cikin ma ai masu me zafi ne. Idan ya samu mai sanyi kuma zai dawo kamar zai ɓaci kenan. To dole me zafin dai in aka saka shi zai fi daɗi.

Daɗi mana daɗi sosai. Ka gama ƙirga duk abunda zaka yi. Kana ƙirga ka samu, yana duro wa kuma to shikenan sai a je a sassayi kayan ayuka na gida da kuma na waje. Kai ma zaka samu ka ɗan gyaggyara kan ka zaka riƙe wani abu wanda zaka riƙa amfani dashi.

WhatsApp, manhajan WhatsApp yana da ɗan amfani. Yana da ɗan daɗi wani lokaci. Amma dai yanzu mun mayar da shi wajen neman kuɗi gaskiya, amma yana da daɗi shi ma wajen message. Saidai normal da kan wayan ma kuma yana da amfani. Kin gani? Hankali a kwance za ka ringa amfani da shi, wani lokaci sai ka sa data kuma.

Mun kai tara, mama da baba, yayu, ƙanne, ƴan'uwa, mai aiki duk dai da kuma baƙi. Waɗanda suke zuwa baɓauta har a cikin gidan duka ake kwana.

Shinkafa da wake da nama. Idan babu nama a kai ma kuma ya zama shirme na biyu kuma shine wannan, ɗan wake da ɗan wake. In ka samu aka sa maka ɗan abubuwan da ake kawo ɗinnan mangyaɗa, yaji, yajin ma yaji daɗi. Shinkafan nan ka samu mai mangyaɗan shi mai ƙarago. Akwai wata mangyaɗa da ake mai ƙarago, daɗi kan daɗi kenan in ka haɗa to ai ta gama.

Mmm sosai. Muna tsoro wani abu ya faɗa ciki. Dan asa hannu, ana ce mana dai mu riƙa sa hannun dama to zai fi, zai fi amfani ne ma. To in ka bar shi abude kam babu labari kenan. Wani abu zai zo ya shiga yi. Ah ah, kawai wani abu zai faɗa. Sai dai ka ji shi kawai a cikin cikinka. Kai gwara ka ringa rufe wa a hannu inba haka ba akwai matsala.

Da nake din nishaɗi guda ɗaya ne kallo, da kuma gyam, da cin abinci. In ka samu wuri ka zauna ka samu abinci mai daɗi ka ci ɓurɓura shi, ga film ɗinka mai daɗi hankalin ka a kwance. Abu ne mai ɗadi fa ina gaya muku.

Ooo, yawanci game ɗin ne da ya wuce shi, ana competition a haɗa tsakanin ƴan uwa. Wannan yayi, wannan ma yana yi, wannan ma yana yi har a samu zakaran wasan a ciki. Duk wanda ya fi kowa ƙware wa shine ya ci. Wani lokaci a saka kyauta, wani lokaci kuma bada a saka ba ayi dai kawai dan nishaɗi.

E, sosai ma. Samman ma yanzu lokacin sanyi, mutum zai saya me wanda zai ringa tare na sanyi. E, ulunma kaloli, akwai wanda zai shiga can ciki, akwai wanda kawai ana sawa sa wa sama sama ne to, sun fi, abunda zai shiga can ciki a wannan lokacin ya fi. Daka iya amfani da shi hankalin ka a kwance.

Ni ina shagon kwamfuta ne. To gaskiya muna amfani da zo-zo, dogiya, abubuwa dai da dama. Muna ɗan tattaɓa kwamfuta sosai. Shine aikin gaskiya.

To lokacin zuwa kasuwa akwai cinikin da akeyi da sassafe. Zaka je yawanci kayan da ƙwarin shi aka kawo shi, to zai maka amfani sosai da safe in kaje ka ɗauka. Zaka zaɓi masu kyau, in ka ɗau masu kyawo shikenan ka gais zaka samu sarari.

Turare, ina son kyautan bada turare. Turare ynan damshi yana daɗi mutane suna son ƙamshin turare to insuka karɓa suna jin daɗin amfani da shi. Yana da amfani sosai shima mutane suna jin daɗin karɓa. Bayan turare kuma su yi takalma. Takalma ma yana da sauƙi.

Tabalin aikinmu yana farawa daga safe gaskiya. Daga safe mutum ya tashi ya fita, zaka gyara wajen aiki kaɗan, shasshare shi, ka goggoge abinda zaka goggoge, ka bubbuɗe abinda zaka bubbuɗe. Bayan komai ya zaunu ya shirya daidai, zuwa rana, ku tafi ku je ku ci abinci ku dawo. Dare yayi kuma shi kenan an kulle.

A'a gaskiya ba ma sa, amma da ana sawa ma zai yi, amma dai ba ma sa kayan gida kawai mu ke tafiya da shi. Duk wanda ka gaya maka shi za ka ɗauka ka tafi da shi. Shi kuma uniform wani lokaci za ka ga yana da amfani. Ka je ka ga dawo ka wanke kayan ka, ka ƙara mayarwa hankalin ka a kwance. Kayan gida kuma sai ka zaɓa ka ga da wane kala kake son ka tafi.

Gaskiya ina koyon fasaha a sabuwa ne a wajen yawanci wajen wanda ya iya. Idan abu sabo ya zo dole akwai inda zaka samu wani dai ya iya, to lokacin da wani ya iya kai ma zaka iya zuwa wajen shi ka koya. Akwai kuma hanyoyi da dama ta wayar salula wanda zaka iya dubawa ka gani ka tabbatar kuma sai ka gwada da kanka. Domin in baka gwada ba ba za ka san ka iya ba.

Jakar kuɗi ruwan kasa ne gaskiya, ruwan kasa, ruwan kasa ne ma gaskiya shine kawai. Ana, ana yawan amfani da shi zai zamo kuma ɗan ƙarami ne ba wai babba ba yanda zaka ringa kare in kaɗauka mutane suna kallon ka, kana tafiya za'a gane ma dai wannan akwai kuɗi a jiki to amma dai anfi amfani da shi wannan ɗan ƙarami wanda kawai kana ratayashi a wuya shikenan dai dai jiki.

Eh ina riƙewa amma fa gaskiya allo akwai lokacin da bana riƙewa sabida ba tafiya nake da shi ba. Yawan ci yana gida ne sai idan za a fi ta ne dai kuma ka nai da take. Kawai shi ya sa kana amfani da shi in ba haka ba yana da naɗin amfani dai shi ma laima ɗin.

Eh, ya danganta da kayan da na saka ne. Shi kaya akwai mai jeans akwai kuma na jamper. To gaskiya idan dai na saka mai jeans ɗin shi nake sa. Ina saka vest kowane lokaci idan akwai jeans a jikina. Ina sakawa. Amma dai idan kuma jamper ne ƙwai zanzaro ake yi. In ka saka zanzaron ka shikenan, babu ruwan ka.

To, da ke ni gaskiya ban taɓa barin garina, kullun ina nan shi ya sa har yanzu bani da wani wuri da na ke zuwa a cikin raina. Amma dai akwai inda na ke sha'awa Dubai. Amma dai wurare ne da dama. Akwai Yankari a nan Kano. Wuri za ka je ka ɗan ji daɗinka. Amma dai gaskiya har yanzu babu wani wuri tabbatacce wanda na ke so.

Yaya kake son zama? Zama a ƙasan ce dai kawai akwai abunci a wajenka, a kusa dakai. Akwai ƴan'uwa da zaka yi surutu tare dasu. Akwai abinci sannan kuma ga ruwan sha. Sannan kuma ga net ga data. Indai kana da ɗan wayar salulan ka zakuyi ta taɗi da mutane kana zaune.

A bayan gari. Gaskiya a bayan gari ake tuƙawa ba haka ba, da ka zo ka lalata wani rai shi ra'ayin shi yana kallo zai fara ji haushin ka. Amma ka ga idan ka ɓuya sannan ya ga jefa abun ka, hankalinka a wance. Shi ma ba zai gani ba ballantana ma ya ringa ɓata rai aka abun da bai kai aka wa.

A sosai ma, in ba mu samu horo ba, tana ina za mu samu yi muyi aikin da kyau. Dole sai mutum yana da horon aiki yana yi kuma domin yaji daɗin abun da yake yi ɗin yana yi kuma don dolen shi. To nan ne mutum zai samu yayi aiki sosai. Idan har bawai yana son aikin ba, ba zai taɓa yin aikin har yafita mai kyau ba yanda ake so ba.

Aaa muna yi, muna yi. Shine, shine, shine ma ai kusan kawai abun da ake yi ma yanzu. Sai dai kuma wani lokaci a ƙona itacen ya zama gawayi sai a zo a ajiye shi ma kuma egen a ƙara ƙona shi. Amma dai ye a ƙara mai da shi wuta. Amma dai gaskiya shi wannan ya fi itacen ma yi a fi albarka.

Ah. Gaskiya da hannu nake ci, musamman abincin darena da rana rana da hannu nake ci. Hankali na a kwance amma wani lokaci lokaci, lokacin ƙalilan amma sune nake ci da wannan, sune nake ci da cokali. Amma dai gaskiya da hannu, da hannu yafi daɗi ma cika cika dunbula ka kai baki, ka yi faka faka ka gama.

A'a, rubutu na ba yi da kyau. Ba, ba har can ba dai kam, amma dai mutane suna ganewa amma ba ba yi, ba wani mai kyau bane sosai gaskiya. Amma kuma ina da wani aboki shi kam ma ba a ganewa sosai amma kuma duk lokacin da ya kai wa malami yana fahimta. Amma dai gaskiya rubutu na sai inga gwara nawa akan nashi ma gaba ɗaya.

Sosai ma kai. Al'umma haka da dare suna kusa dani ina kallon su. Ai da ɗaɗi ka zo kana ƙirgawa yana saka tunani, yana gyara ƙwaƙwalwa. Tunani mai kyau za ka ga ka yi idan kana kallon su wannan taurarin. Suna da amfani.

Wurin aikin mu a tsare yake shago ne da kuma kayan aiki a cikin shi. Wani tsari da aka yi masa komai yake da shagon yana kallon arewa to ƙofan shi kuma yana kallon kudu. Shi yasa komai a shirye, a tsare, a ajiye a dayen daidaitasu duka.

Kayan marmarin da na fi so na fi son ayaba gaskiya da tuffa. Suna da daɗi sosai wani lokaci. Zaka ga hankalin ka a kwance zaka zo kaɗan taɓa kaɗan sha kuma basu da nauyi a ciki. Zasu riƙe maka ciki lokaci ɗaya. Hankalin ka a kwance.

Lallai, hayaniya fa ba daɗi ba. Babu daɗi ko kaɗan. Wawayen yara an jage su, an kore su, an duke su duk ba sa ji. Zasu takura maka kana yin wani abu mai amfani amma kuma bayan da ka yi iya da ke rayuwa kana unguwa ne wurin da dole akwai yara, yara kuma masu surutu ma.

A yi sosai ma, sosai ma. Ajiya a yanar gizo akwai wasu abubuwa da zamani ya kawo. Dole sai kana yin amfani da irin su. In ba haka ba, kai sai a barka a baya wai ka zama ɗan ƙauye kenan. Kuma kana cikin girki amma kuwa ba ka iya amfani da irin wannan abubuwan sosai ka ga kawai kana a baya kai. To amma dole mutum yana amfani da su saboda cigaba ne ya kawo su kuma suna da sauƙin amfani.

Gaskiya burina dai, shine kawai in samu, in samu riba a kowanne irin aiki da nayi. Riba yana da amfani. Sannan kuma za ka samu duk aikin da kayi in kasamu riba, za ka samu kamisho mai kyau. Mutane za ka ga suna son aiki a wajenka. To kaga kenan kowanne lokaci ka yi aiki, zaka samu riba, eh za kaji daɗi sosai. Kuma suma mutane za kaga kabasu abinda suke so.

Ayyuka ana shiryasu ne a tsare domin in baka yin aiki a tsare kwata-kwata zakaga aikin naka kan kaje gaba kuma heka ƙara dawowa baya. Sai kaga an samu matsala idan kanayi to kaga dole katsara shi yatafi daidai. Inba haka ba kuma koda wani matsalama ya faru inka duba tsarin naka zaka kalla eh tabbas ga inda matsalar yake sai a gyara shi.

Aa ni yawanci nafi yin allura akan shan magani, shan magani wani lokaci zaka samu akwai mai daɗi akwai mara daɗi to ni dai ban damu da daɗinshi ko rashin daɗinshi ba amma dai gaskiya ni nafi yin allura. Allura kawai kana jin rashin lafiya, lafiya dai jiki yayi zafi sosai aka je aka ɗan taɓa aka tabbatar dai mutum baya da lafiya to yi allura kawai.

A gaskiya ba sosai ba. Akwai dai wanda idan ya tambaya ina tura masa, amma dai gaskiya ba kowa ba. To saboda me haka kawai mutum zai zo ya san inda kake, ina haka samu matsala fa. To turanka mutane ko su zo su zauna a kan ka, kaga beyi ba ai. Gwara ka ringa ɓoye wa.

Zai zama. Ai tagar dole mutum yayi rufe ƙofa tagar ne za a buɗe. Shi tagar yana da amfani. Ka ga iska zai dinga shigowa ciki, ka ga mu ƴan Nigeria zaman gari gano mata shi ba'a samu wuta, bullatana ace za kai amfani da fanka. To ka ga dole sai da ita tagar ne za ka ringa amfani ka na ɗan samun iska.

Ah ah, gaskiya bara zan iya ba, sai lokacin hunturu. Lokacin hunturu ne safa yake da amfani. Shine zaka ga in sanyi yazo. Mutane suna yawan saka safa sabida dalilai da yawa. Safa yana da amfani zai dan ɗan tare maka sanyi haka.

Unguwar mu dai tana nan lafiya kuma tana nan kurkusa. Anjima an sassaka mana sola sai dai babu titi kuma akwai yara masu ɗan faɗa. Akwai manya a unguwar mu, abubuwa da yawa da dama. Unguwar ta da ɗan nishaɗi domin akwai filin ƙwallo, zakuje ku kalla ƙwallo kuyi nishaɗi.

Sosai ma kai, a kowane lokaci ma. Amma wani lokaci ana nufin sa lati cikin kamar kana cikin matsala ne ba, amma dai ba ma cikin matsala kama gaske. Muna nan dai lafiya ƙalau. Shi dai kawai yana da daɗi ne wannan kalma din. Kana cikin lafiya ƙalau. Komai lafiya nan kam.

Ƙarfe biyar, nasafe ƙarfe biyar nasafe nake nasan lokacin yana hazo hazofi na shiga gari. Yanar lokaci me akwai sauran hazo hazo in ka tashi in ka gama ɗan yin sallah kaɗan yi masu ayuka haka sai kaga nan da nan sai kaga safiya ma yayi nan za a fita wajen aiki kuma.

A kowane lokaci ne, inde zan kwanta bacci ni da gaskiya nake kunna. Yana da ɗan amfani shi man, batrinka bare mutu ba kuma dama ba wai ka saya bane dan ya mutu da wuri. To dole za ka rinƙa yin men, zaka rinƙa yin dabarbaru yanda za kai kaji a jiye shi dai ya zama, ya zamo daidai.

To, nomal ƙasa dai ƙasan bulo haka, ƙasan bulo. Shi ya sa ma ginin suna da dan kwari haka kasan bulo ne, amma makwabtan mu akwai wanda na gani har yanzu su nasu kasan laka ne. Da laka ginin yake yana da kyau sosai fa yana da ƙarfi shi, sai dai kuma in anyi ruwa ne yake patar da shi.

A'a, ai yaji yana cutar da mutum musamman ma a ce namiji. Kowa ta addata da kullum tana gaya, mu daina cin a cikin abinci, mu daina cin yaji a cikin abinci a matsayin mun na maza. Su sa sa ma ko. Kowane lokaci in ina ci, da yawa bana cin da yaji. Ina ci kan kaɗan amma ba sosai ba.

Ina magance damuwa ta wajen aiki ta yanayin yanayin yanda da zanje in tambaya, a ba ni shawarwari a kan irin matsalar ya ke faruwa dani a cikin wannan aiki. To yawanci aiki da mayada dogara ga haka. Idan har ba ka samu matsala ma, to kamar ba aiki kake yiba. To kowane lokaci idan ka samu ka gyara wannan matsalar, to ka samu ci gaba a cikin aikin.

Eh gaskiya murya na tana ɗan ƙarfi, amma kuma dai tana tsakiya kawai za a ce. Akwai wanda sun fi ni, akwai wanda ba su fi ni ba. Gaskiya wasu na fesa, koda yake miji kamdama ai muriya shi yana da ƙato sai dai ce mata ne suna su zaki ga zakaga da ban ne shi da gaskiya na maza sosai.

Sosai ma, ai za ka fi jin daɗin shi amma dai wasu ba sa sawa. Amma dai gaskiya ina son aljihu na yi guda uku kam. Aljihu na yi guda uku, su idan guda huɗu to dai suna da amfani. Sosai kaga hankalin ka a kwance za ka yi ta amfani da su.

Ko nan ne. Akwai buredi da zai ɗanyi baki, ya zamo kuma mai yanka yanka. A ba a mana. In ka same shi, ka saka ƙoyi a ciki, ga shayi mai kauri. Ayyo! An gama. Wannan burodin? Hmm duniya kenan.

Eh a akwai wurin zubar da shara. MashAllahu ana ɗan gyare-gyare wani lokaci gwamnatotun mu idan har muka share tsakar gida aka tara shi wuri ɗaya to za a fitar da shi. Ta nan gefen unguwar mu akwai wani guri da akayi. Kawai don zubar da shara. Bayan an zubar masu debewa zasu zo su fara debawa su fara debewa su kaishi wani guri su ƙona.

Eh sosai ma. Da ke in mutum ya tara gashi ai dole ya dinga amfani da shi. Yana da daɗin amfani kuma akwai bas cibiri cibiri ɗinnan to irin su ne. Ga akwai kaloli kuma ja, kun ruwan ɗaurawa me me me duk suna nan sai wanda mutum ya zaɓa.

Ina yanke shawara a aiki ne bayan mun yi dogon nazari. Mun zauna da abokanayen aik ina, an zauna an tattauna akan duk irin wannan matsaloli da suke faruwa. To bayan an gama yin wannan ne, sannan za mu zauna da su sai a yanke shawara a kan wanne wani matsayi aka tsaya. To shi da shi za a yi amfani.

Eh, ana shukawa akwai ayaba, da muka taɓa shukawa, sauran dai kam gaskiya ba'a taɓa shuka su ba, akwai gwanda shima an taɓa shuka shi da sauran itatuwa akwai fruit, fruit ma an taɓa shukawa. Mudai yanzu kan duk babu, duk an tuje su.

Ina da shi sosai ma. Akwai shanu, akwai awaki, akwai kaji, akwai baru, duka. Duka ana kiwon su. Barurruka ne jiya ma mun yanka guda ɗaya kaza zan ce dai ta aihu Josunana, ai suna da daɗin kiwo, za ka sami kuɗi sosai in ka na kiwon wannan dabbobin.

Sau sai ma, akwai zakara a cikin gidan nan shi yasa, kowane lokaci zakaji karan ta. A cikin dabbobin da muke kiwo akwai zakara. To zakara ɗan iska da kamun ƙarfe shida yake fara kukan shi ko biyar haka. Ko wane lokaci zaka ji yana yin kuka kullum, kullum.

Amma ni gaskiya bana ra'ayin shi gwaran mini insamu kawai insamu nawa na kaina amma kinga wani lokaci mutane suna son wannan ɗin sosai amma sam ni bana ra'ayin shi.

Yanda muke neman izinin gaskiya haka gaskiya tambaya ne, idan har ka je ka tambaya direct kawai za a baka, ba, sai ka wani sha wahala ba. Tambaya babban ofis na gida, awajan aiki shi za ka je ka tambaya. In ka tambaye shi in sha Allahu ya za a baka, sai dai amma kuma za ka zo masu da hujja akan me kake so a bka wannan hutun.

Eh gaskiya yana yi. Yimana yi. Daga misalin ƙarfe biyu, ƙarfe uku da dawajan nawa, wannan lokaci rana ya fito yayi tsakiya, toka ga sai mutum zai da samu ɗan huta ko kaɗan ne. Hutun yana da amfani ai. Zakaji jikinka yana ɗan ko ƙarin gyaruwa haka.

Aaa sai dai idan kun wuta na kunna ko kuma da rana, amma dai gaskiya da dare ko kuma da ɗan can yamma haka gaskiya na fi son shi. Da duhu, da duhu yafi babu wani ruwan ka da a haske sosai. Zaka ji daɗin zama ka ka kunna wayar ka kana kallo hankalin ka a kwance.

Ehh, ai dole nema idan har bakacim, cimma hakan ba tallace tallace wata abace wadda take kawo kasuwanci, za'asamu riba. Sannan kuma mutanen da ba su san kasuwan ba za su sani. Sannan za ka ringa gaya ma wayensu yanda ga kasuwan ga kuma riban da ake samu a ciki. To zai jawo mutane su zo su yi ta shiga cikin kasuwan. Wayen sun shiga dole za su amfana.

A'a sosai ma, ai matsayinka na musulmi kowani lokaci he de idan ba ka fita waje ba. Amma kana fita kam dole za ka samu wani wanda ka sani, kana samun wanda ka sani kuma ko maƙwabci ko ɗan uwa. Dole da za a yi musafaha, ka ga musafaha kuma bare yiwu mutum ya kawo maka hannu ba ka kai masa ba.

Eh na fi son miyan ɗanyar kuɓewa. Ba bushasshiya ba ɗanya, akwai bushasshiya amma ɗanya ta fi. Ɗanyar kuɓewa tabbas a haɗa maka da tuwon shinkafa, hayya, da yake mu tanan ta arewa kenan musamman garin Kano. Gade ka tafi nuna mun miyan egusi. Daidai kenan.

Eh to, ai ya danganta ga yanda ka sa shi ne amma gaskiya sau ɗaya. Idan aka wanke shi sau ɗaya ya fita aka sa masa omo da sabulu, shikenan ya fita. Dake ba ko ina ake zuwa da shi. In ka sa yau shi kenan in ka cire da daddare shike nan.

Ranan Juma'a da ke yawanci ranan ana ɗaurin aure. Da saurarrakin aure da akeyi, da rana. Kaga zaka je ka samu, akwai abokan ango da abokan arziki. Zaka same su an zauna ana ta hoto ana cin abinci. Kaga dole wannan lokacin yana da ɗan daɗi.

Dangantaka na da shugaban aiki ai ya ɗauke ni kamar aboki ne. Idan kuna yin aiki da mutum kamar aboki wanda kake yi ma aiki, hankalin ka kwance idan kuna yin aiki kuma babu faɗa a cikin shiyasa. Wani lokacin ma ayyukan za ka ji kuna nishaɗi zai fi daɗi.

Anyi nakeji idan dai ba wai a caji na saka ta ba. Waya ta kullum tana hanuna. Ko wani lokaci ne gaskiya bana, ba zan iya ka'idanta muku ince ga iya adadin lokacin da take nake amfani da ita ba. A ko wani lokaci ne kawai zan iya gaya.

Eh, to gaskiya idan dai bawai ya kasance ina jin yunwa ba, ba wai ina son ci ba ne. Amma abincin gida ya fi daɗi. Ka dawo, ka je ka siyo, ka kawo a dafa maka a gida. Ya fi albarka. Ma wa'yan chan suna ci suna ta zage zage. Ana ta zage mutane, ana sayarwa kuma kuma ana dafawa. Amma ka ga idan a gida ne akayihankalinka, a kwance za ka zo ka samu.

To gaskiya sadai a mako, amma ni ina iya ƙirga ko wani makon da ina sau yin kewa sau biyu haka. Dake gaskiya ina ƙoƙarin sai tasu ne. Wani lokaci zaka ga sun ɗan mammatse haka idan har kana katakura kullum kana yankewa ne. Amma idan kaga kaɗan bashi kwanaki haka baka yanke ba, in ka zo ka yanke zaka ga ya zama santa.

Aa sosai ma ai wannan agunshi abun kowa ne kowa ma yana wajen da yawa manyan waye na ɗaya daga cikin shi. Yana da amfani ne, inda ya zama yayi ta tallo, yanayin ɗan adam jifarwa yana da kyau. Yana ban nishaɗi yana da kyau wannan. Haryasa yana ƙara yin tafiya ido.

A'a ba ko wane lokaci ba. Akwai wanda inya zaɓa tukuna, to nan ne za su riƙa yin amfani. Imma dai akwai wanda kuma ba dole ba dai ba na samu, ba na ba su dama su yi saboda wani lokacin kamma ba wai wasu apps in ba a buɗe su, ana buɗe wa ne kawai don a zalunci mutum a ciki. Kaga shi nan ba sai ka ba da dama ba.

To aiki tare da ƙungiya, shi wannan aiki tare da ƙungiya yana da mahimmanci sosai. Za ku fara haɗa kan ku ne a matsayin ku na masu ma'aikata wuri ɗaya. Sannan su kuma idan ƙungiya sun zo suma sun haɗa kansu wuri ɗaya duk wani aikin da kuka tinkara zaku ga kun ja ai kunyi ya yi shi yayi daidai indai aka kuka samu haɗin kai a ciki to shi kenan an gama ƙawai.

Ai, saura sosai ma na fara koya kwanakin bara. Ɗinka tufafi sosai mana fara koya kwanakin bara. Eh ga wando, bayan ka yi masu zanzaro, an kama haɗa shi sai a fara haɗa riga, a yanka wuya, yanka hannu, a kawo sannan a ɗinka su a kai su wajen mai wibin. Abubuwa da yawa dai.

Ina ba da ra'ayi a aiki ne bayan an tambaye ni. Bara mutum kawai da zai, shi ya dinga saka baki a abun da ba a a sashi ba. Dole sai an tambayeka aka to ra'ayi dole sai kayi tunani in aka tambayeka a kanshi sannan kayi tunanin ka ga me zaka bayar tun abun da ka tunano, ko hankalin wa ilimin ka ya baka shine za ka basu idan sun yi amfani da shi to, idan ba su yi amfani da shi ba to kai dai ra'ayinka ne kawai ka bayar.

Eh akwai wata baiwar Allah mai sayar da abinci a can gangare tana ƙasa da wajen aikin nan. Ta bas bayan an ba mu lokacin cin abinci da rana kenan. Ta wane lokacin zamu je mu kuma musame ta, ta gangare. Tabbas a wannan wurin ne mata mai kirki idan samu ɗan dubu ɗari biyar ɗinka dubu da ya ka biya mata, ta biya ka buƙatar.

Eh, turawa mai akwai wasu wanda suke ajiyewa akasan gida um saidai kabawa wani ya je maka amma berai yiwu ba ka ajiye shikuma ka tafi da shi. Eh wani kawai ake bawa ya ajiye.